Bana sauraron ko wani irin kiɗa da waƙa sai dai nakan ji kiɗa da waƙan bege saboda shi waƙan bege yana matuƙar faranta mun farin ciki, yana bani nishaɗi sosai. Yakan ƙara mun tausayi musamman in ya kasance bege ne wanda ya shafi rayuwa da tausaya ma al'umma. Yakan ƙara mun tausayi sosai da sosai.

Idan na fahimci wannan tambayar, ana nufin wato wone ɗaki ne, wone irin yanayin ɗaki na fi so. Eh, gaskiya a yanayin ɗakin da na fi so a rayuwata shine ɗaki wanda yake da bayi da kicin, wanda dukkan wasu harkokina zan yi su ba tare da wasu wa'yanda suke woje sun sani ba.

Eh ina iya ɗinka tufafi, musamman tufafi namu irin na al'ada, wando da janfa da malin-malin duk nakan iya ɗinka su. Ɗinki aikina ne tun talatale wanda tun kafin in samu wannan aikin da nake yi yanzu shine aikin da nake yi wanda har ya ɗauka hidimar makarantana da shi.

Ina kwana a kan gado ne bana kwana a ƙasa saboda shi kwana a gado ya fi kwana a ƙasa sosai da sosai. Shi kwana a ƙasa zaka iya samun ciwon sanyi saboda shi kwana a ƙasa ko da yaushe ƙasa siminti akwai sanyin siminti amma shi kwana a kan gado bazaka kamu da ciwon sanyi ba. In kuma mutum ya kamu da ciwon sanyi zai iya samun matsaloli a rayuwar shi.

Irin fina-finan da nake son kallo fina-finai ne irin wanda suka shafi barkwanci. Saboda shi fina-finai na barkwanci fim ne wanda yake sa mutum annashuwa, yake ba shi annuri sannan a duk lokacin da ka kalla fina-finai na barkwanci za ka ga in kana cikin baƙin ciki ne mutum zai tsinci kan shi a cikin farin ciki.